A haƙiƙanin gaskiya dangantakarmu da maƙotanmu abu ce mai kyau, mai inganci. Muna da alaƙa mai kyau, tsaftatacciya. Muna mutunta juna tsakaninmu da maƙotanmu. Ba ma yin abubuwan da ya shafi na faɗa da saɓani ko da munɗan samu saɓanin ra'ayi kamar abin da zai iya kaiwa da cacar baki. Muna neman afuwar juna, muna yafewa juna. Ba ma yin faɗa gaskiya. Muna zama lafiya tsakaninmu da maƙotanmu. Gaskiya yanayi ne na birgewa da jin daɗi.

Kana kunna tsaron batiri? Eh, ina kunna tsaron batiri domin yana taimaka ma waya ta da kwamfuta ta wajen rashin shan caji sosai. Ya kasance a waya ko a kwamfuta ko a wata na'ura, an kunna tsanan batiri, to dukkan wasu applications waɗanda ba su da amfani wato manhajoji, za su tsai da wannan tsaron zai tsai da su, su daina aiki har sai idan mai amfani da na'urar ne ya kunna shi da kansu. Tsaro na batir kuma da nake amfani da shi yana taimaka min sosai domin kuwa yakan daidaita hasken waya ta da ƙarar sautin waya ta. Yana sa batiri na ya daɗe, cajin shi bai ƙare ba.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? A gidan mu dai akan tsarkake shi ko da ba ni ba kamar mutum sau uku haka ko mafi, ko ya wuce hakan. Ya danganta da yanayin amfanin da shi da aka yi da kuma zaman ƴan gidan a gidan. Idan ya kasance rana sai an yi tafiye-tafiye, yara sun tafi makaranta, su ma ƴan gidan sun tafi makaranta ko wajen aiki, to ba za a tsarkake shi ba sai an dawo. Idan kuwa ya kasance da ana nan ana aiki ko suna zaune a gidan, to baya ɗaukan lokaci ana tsarkake shi.